Ya danganta. A wajen aiki na kan ci biredi da ƙosai ko indomi ko shinkafa, duk dai abin da ya samu. Aaa saboda mutum ba a gida yike ba, ya danganta da abin da ka samu dai. Daidai gwargwado kamar ruho ɗannan abubuwan da na lissafa sai mutum ya ci.

Alhamdulillah, dangantakar maƙwabta akwai kyakkyawar alaƙa. Ana jituwa su ƙwarai dagaske sannan ana taimakejeniya, sannan ana mu'amala haba haba cikin faram faram da mutunci da mutuntawa da kuma ɗaukar juna tamkar ƴan uwa. Wannan abu yana matuƙar burge ni yana ɗaya daga cikin abun da ma ya sa ni kasa barin wannan unguwa da nake ci saboda mutanen kirshi da Allah ya haɗa mu da su kuma muna zaune cikin aminci da jin daɗi da mutunta juna da sai sauransu. Alhamdulillah.

Gaskiya yanzu ba lokaci ne na kyandir ba, kyandir yayin da aka ce akwai wutar lantarki dai dai gwargwado sannan kuma tunda wannan ah torchlight na zamani masu caji da sauransu duk suka ɓullo da suma kuma wayoyi suma suke da fitilu a jikin su. Aa gaskiya yanzu ba wani kunne kyandir ba sannan kuma yanzu ga hasken sola, abubuwa na sola ne da sai sauransu duk waɗannan abubuwa ne da ake amfani da su wanda suka maye gurbin hasken wani kyandir kunna kyandir ko wani abubuwa makamantansu gaskiya ba na amfani da shi a halin yanzu.

Kwarai ina shuka tsarrai a gida, ina da bishiyoyi sun kai kala sun kai guda goma cikin gidana sannan kuma da ƴan fulawowi haka suma sun kai guda biyar haka, ko bakwai suma a cikin gida saboda suna da matuƙar amfani wajen sanyaya gida, su sa gida yayi kyau. Da dai sauransu waɗannan abubuwa suna matuƙar burgeni shi yasa nake yi shuke shuke a cikin gida.

Ya danganta. Wani lokaci in kana tafiya an ka ganta to, amma dai ba dai wai ka ƙura mata ido kai ta kallonta ba sai ka ce wani yaro. Yara ne dai suka fi yin wannan aiki amma dai babba sai dai wani lokaci ya danganta. Wani lokaci kana cikin tafiya za ka ga inuwar taka tana ɗan tana binka da sauransu. Sa'nan kuma akan yi amfani da ita wajen gane lokutan sallah da sauransu ba kamar saɓanin yanzu da agogo yazo yayi yawa. To yanzu dai ba a cika dai wani kallon inuwa ba gaskiya kamar da.

Nafi son launin shuɗi, shine wannan launin nafi so gaskiya kayan. Sawa. Ina son matuƙar son shuɗi. Shuɗi ba dai shuɗi dau hakan nan ba. Shuɗi mai ɗan haske wanda ake cewa sky blue kenan wannan launi yana matuƙar burgeni especially a cikin kayan sawa. Ina son wannan launi ƙwarai da gaske.

Share ɗaki ya, danganta wani lokaci ba ni nake sharewa ba share mun ake yi, amma kuma idan da buƙatar share shi ɗun wani lokaci, a nakan share shi ko sau biyu a sati. Haka ya dai danganta dai da lokacin da na samu. Amma dai mafi ƙaranciya ce sau ɗaya a sati gaskiya.

Eh, abubuwa da yawa wannan nake tuna daga yarinta amma akwai wani abu da bazan manta da shi ba. Lokacin da na hau keken sabon keke ne na ɗani ko wani hawa ya je ya ɗano ya dawo. Ni kuma yayinda na hau naje ina dawowa. Amma yayi faru me yayi faru kawai naji ina faɗi, shikenan daga nan sai gida daga nan kuma sai asibiti aka je aka yi min har da sai ɗinki da gyare-gyare da dressing dai haka. To ni wannan abun bana manta da shi ina yawan tuna shi da shi.

Eh don kiyaye lafiya mutum yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen kare kansa musamman daga kamuwa daga cututtuka kamar su zazzabin cizon sauro, kwana a cikin gidan sauro, sannan tsabtace, tsabtace muhalli da tsabtace hannu yayin cin abinci da kuma tabbatarwa da abincin da za ka ci mai lafiya ne sannan kuma ba kowane matsuguni mutum zai shiga ba da sauransu. Waɗannan duk matakai ne da mutum ya kan yi yau da gobe saboda kare lafiyarsa ya kiyaye ta saboda kar ya kamu da wata jinya ko wata cuta.

Uhm, hakika na gaskiya ni ina son miyar ganye ta ji nama. Miyar ganye wani miya ce wadda take da, ah, sinadaran gina jiki da ƙara lafiya sosai. Haka ina son wannan miya ta ganye. Ah, especially ace ganyen ba ɗaya bane kuma a ciki. Akwai ganye yake kamar biyu ko alaiyahu da yakuwa ace kuma har da kabewa a ciki. Wannan miya ta taushe gaskiya ina matuƙar son ta miya, miyar taushe gaskiya.

Eh ina amfani da shiga cikin gidan sauro gaskiya saboda inda muke musamman nan ƙasa Najeriya sannan kuma arewa muna da sauro sosai gaskiya musamman lokacin damuna. To idan ba ka amfani da maganin sauro wato net sai ka ga kana nan da nan zazzabi ya kama ka sauro zai ciccice ka. Amma in kana amfani da shi kana rage wa kanka cizon sauro sannan kuma wanda zai rage maka kamuwa da zazzabin cizon sauro. Amma shiga cikin net yana taimaka maka ka samu isashen bacci, da walwala da kuma lafiya jiki bacci ɗaya.